Ina ajiyan hotuna a gizogizo waya wanda yake dauke kamar nan da aka ajiye, za su yi kwanaki da watanni ba za su fita ba. Kwanakin zawoya za a yi a same shi a wani wuri.

Ina amfani da mai ɗayi ruwa watan mai ni shafa tina a ci, shi yana da kamshi kaɗan kana amfani da shi aka ji kuma yana kamshi kamar turare. Ana kiran sunan mai ɗin wai Joy cream itace ni ke amfani da shi, sai main kai kuma ina amfani da wani main kai zaka ganshi baki haka.

Kwanakin nan dai ina farka da safiya, ina fita in je in yi guduwa, mummale jikina saboda in samu ƙarfi jikina ya warware yayi zafi kamar fara wasu ayuka. Ina dawo daga guduwa sai in share daki, bayan share daki sai inwanke kwanoni.

Wurin da in ke zama akwai ƙura sosai, so sharon kuran ba ta da lokaci. Dil lokacin da naga ƙura ta hau mun saman kayan, kayan zama ko kayan ƙallo sau kuga na ɗauka, ban kara in share wurin.

Ina cin abinci a wurin aiki a titi, masu siyar da romfa a titi eh lokacin hutu ya kai nan da karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya, sai in fita in saya abinci sai in ci in koma wurin aiki.

Eh lallai kam ina son kallon faduwar rana. Da zaran ka zauna kana kallon faduwan rana zaka ga ko ina se ya ma kyau kai ma akwai wata kala da tana ba da shi. Ka gan kallan tana shiga ido. Ina sha'awar kallon faduwar rana. Masumma lokacin rana ne haka.

Inna so ziyarta zuwa gidan makwabci na ko kuma gidan iyaye na ko abokanta ka wurin aiki in si an wuce ziyata, wasu ma ma’arana a sabar na fi so zuwa ziyara.

Ina goga haƙwarayena san biyu a rana, wata da safe tare da yamma kamun kwanciya. Dalili da nake goge haƙora biyu sauye da safe zani in je aiki da yamma kuma in kama in kwanta.

Ina ajiyar kuɗi na a banki da jakar kuɗi a waya, wato wallets ke nan. Nan ta fi mun sauƙi da nan da nan ina neman dama amfani da shi. Sai daga nan da nan a ciro kuɗin ba, bai bata lokaci ba.